Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo don samun sauƙi da gudanar da al'amurana cikin sauki ba tare da na je wani ya san me na siya ba. Komai idan kana son ka yi shi a cikin sirri, za ka iya siyan shi a intanet ba tare da wani ya san me ka siya ba. Kamar su takalmi, agogo, firij, hula. Duk abin da nake siyo ina siyan shi ta yanar gizo cikin sauƙi.